Ina jagorantar mutane a ƙungiyance idan wani abu ya taso ko ana neman a ce ma wata manuhwa ta yin wani abu ko a hukumance ko kuma a zamantakewar mu ta unguwa. Tabbas indai aka zo aka ce ga jagorancin yadda za a je wani wuri, ina iya jagorantar waɗanda za mu yi tafiya domin mu je mu gama magance abin da ya dame mu.

Ni a yadda nike bayar da ra'ayina a wajen aiki, zan fito fili na bayyana masa ra'ayina. Ni bana son muje aiki a rinƙa tsayawa ana yin aiki wanda mai aiki zai zoya ga an masa ba daidai ba ko an ƙware sa. Yaya anyi, ya ce zai biya kuɗi kamar haka kuma a zo ba ayi masa aikin da ransa zai fari ba. To ni da abin da zan bayar a kan ra'ayina, ni na fi so a yi abun da zai inganta, zai fitar da mu daga cikin dukkan wata damuwa. Shi wanda muka yi ma aiki zai ga cewa lalle an masa ko ya fi na kuɗinsa ko an masa daidai da kuɗinsa. Ni a nau ra'ayin saboda haka nike jan hankali ga mutane cewa to ni a nau ra'ayin bana so a yi abun da ba shi ke nan ba.

Hanyar da nike bi na zubar da shara ina ɗaukatta in kai ta inda gwamnati ta tanadar domin zubarwa. Lallai wannan shine hanyar yadda nake zubar da shara. Ba na yin shara in zubar a ko'ina. Zan ɗauka in kai inda aka tanada don zubar da shara.